Sai oga, tashin lafiya? Sai oga. Yallai to gaskiya ina san zan yi relaxing zauna gareka. Kafin mu comfortable nafi jin daɗin shi. Na fi son in zauna gaskiya, yafi daɗi. Nafi jin daɗi. Haba zamashi ne lafiya.

Gaskiya aikin da ya shafe ni da kuma screening na ke zaunawa in yi from head to toe allah ya sani saboda gaskiya customer kuma inda ake cewa what you order versus what you get tantance ina kwana. In tabbatar da.

To aji ki dai ina amfani da familiar green a kai kuma ina amfani da two black. Gaskiya su ka ɗai nawa, da daddata kuma ni ban so wani mai ba. Bana ma amfani da wani mai. To ina ga sai dai ina je ɗaki ne, yawanci lokacin sanyi ina shafa a ƙafa. Banda wannan kuma ni bana, bana wani amfa, bana amfani da wani mai.

Eh ina ƙuƙƙulle ƙofa kullun, na rantse da Allah hadda sakata, ra mai sakata. Sai ma saboda tsaro ba dan tsoro ba, ina sa sakata sa in ƙulle ƙofa saboda gaskiya, ga ɓarayin a unguwan mu. Gaskiya sosai to gaskiya, prevention is better than cure. Na kafi cewa dama kayi kaza dama kayi kaza at a starting point inda ace ka tsaya a this.

Gaskiya ina yi kullum. Sallolina na, bayan sallolina na, cikin al'amura na, gaskiya kusan kullum ma. Kullum ina cikin praising Allah kuma ina wurin shi, arziki a wurin shi a kullum. Kuma ina kan ƙasa mu kuma kullum ina gode mai kuma kullum ina yin abin da yake so kuma buri na kullum in ci gaba da.

A'a amma fa gidanmu kusan kullum ma a tsarkake take. Kullum ma tana kan tsarkake ne. Saboda gidanmu ni gida ne mai wani irin principles. Kullum a ɗaurata take. Kullum, kullum ma a ɗaure. Saboda gidanmu wani irin gida ne da we don't take nonsense. Raidians don't take nonsense. So we too hata akata son we don't take nonsense so kowa yana da principles da baya son ayi breaking.